Eh ina raba ayuka ga wasu a wurin aiki. Ina da masayi saboda haka ina da mutanen da suna kasa da ni saboda haka ina raba masu aiki. In ba ka raba aikin ba an bar kowa kawai ya zaɓi wanda yake so wani zai je zona ba zai yi aikin ba ko kuwa wani aikin kawai zamanta da shi da gefe saboda haka akwai muhimmanci a raba aiki kuma ni ina raba aiki ma mutane a wajen yin aikinmu.

Gaskiya ni dai bana son jin hayaniya, amma dai in na ji hayaniya abin yana damina a rai. Saboda haka in har mutane ne wanda na girmesu ko mutanen da wanda zan iya shiga tsakaninsu, in basu shawara ko in jime ne damuwan sai in sassanta su, gaskiya ni ina iya yin haka. Ba wai kawai zan ji hayaniya yana faruwa sai in wuce in yi shiru ba.

Wai to nidai yanda nake makance koke-koke shine duk wanda ya zo wurina da koke-koke, zan zo na rassa shi, in bashi hakuri, zan tambaye shi me ya sa yake ta da wannan koke-koken. Sai kuma zan ji mene damuwan shi. Zai yi yana da gaskiya, zai yaki abun da baya tafiya, dai dai yanda ya kamata. In na jude damuwan shi ga abun da yake tayar da wannan kokekoke, sai in magantar da wancan damuwa domin a samu alafar da wancan kokekoke.

Ina iya sarƙaƙe gidanmu wata rana so biyu a rana, wata rana kuma so uku a rana. Amma dai ya dangantaka akan, yana dattin gidan. In har akwai yara ba su je makaranta ba suna gida, to lokacin gidan zai yiwu yana datti akai akai. Saboda haka zan iya sarƙaƙe shi ma fiye da so biyar. Amma har ne kaɗai na gidan, wata rana ma ko so ɗaya a rana na sarƙaƙe shi ya isa.

Wato ni dai abubuwa da yawa na sani in yi dariya. Wata rana in har ina magana da budurwa ta, tana sani in yi dariya sosai. Wata rana kuma in har ina hira da abokanai na a makaranta, su ma suna iya sa ni dariya. Da kuma in na ɗauka waya na ina duba wannan social media, ina ganin abubuwan da yake faruwa a waya, a yanar gizo-gizo, shi ma ke iya sa ni dariya.

Ni dai ba wai ɗan kasuwa bane, kuma ba wai na taɓa yin kasuwanci sosai ba, sai dai a da dai na taɓa yin aikin wilbaro sau ɗaya kuma lokacin da ya gaskiya na yi ciniki kuma cinikin ya danganta akan abun da kake sayarwa ne da kuma yadda za ka sarrafa abun da kake sayarwa. In ka kula da abun da kake sayarwa, ka wanke shi ka gyara shi da kyau, to gaskiya mutane za su zo wurinka kuma za ka yi ciniki sosai.

Gaskiya a cikin malamai na gaba kiɗi a makaranta, na fi son wani ana kiran shi malam Awal. Gaskiye shi ya iya koyaswa sosai domin zai sarrafa muku, zai bayyana muku a inda za ku gane kuma baya ɓatare da ɗalibai. In kuna da tambayoyi, zai karɓa tambayan ku, zai ganar muku. Gaba ki daya ba tare da ɓacin rai ba, ba tare da hananiya ba. Saboda gani malam Awal ne, malamin da ni na fi so.

Eh ina siyar kaya a yanar gizo amma dai ya daɗe ban siya ba. Kwanakin baya na siya wani kaya a wani shago ne a yanar gizo ana ce dashi AliExpress. Na siya biro, na siya da cajan waya kuma gaskiya sun zo daidai yanda aka nuna a hoton. Duka suna da kyau, sai dai ba kullum ne za ka samu a hakan ba. Duk da ranan ka siya a yanar gizo zai iya zuwa bayan da suka sa a hoton ko kuwa bayan da suka rubuta a cikin bincika ba. Amma dai gaskiya akwai daɗi domin ba kullum ne zaka samu abun da kake so a shagon unguwar ku ba. Wani abu in sai ka je yanar gizo kafin ka iya ka siya daga can a turo maka.

Gaskiya ne na fi son zama sayu wannan akwai gajiya, inba dai inda wurin da babu kujara bane, ko kuwa har na gaji da zaman ba, shine zan tashi in nan saya ko in ɗan yi tafiya kaɗan. Amma gaskiya zama ya fi, saya wannan ba dadi. Ko a cikin asibiti ma in akwai wurin zama zan zauna, sai dai in har babu wurin zama.

Rubutuna yana da kyau sosai sosai ma kuwa. Mutane suna ce masu karanta likitanci ko kuwa likitoci rubutunsu bai da kyau. Amma ni gaskiya rubutuna yana da kyau. Ban san me ya sa ba dai, amma dai rubutuna yana da kyau sosai. Kuma ba tun yau ba, tun ina primary school. Tin ina makarantan yaro ƙarami ina rubutu da kyau.

Abubuwan da nake yi don kiyaye lafiya shine ina cin abinci mai kyau wanda ya kamata. Wata rana zanje in saya su alayyaho. In zo in sa a abinci domin cin ganye yana da mahimmanci sosai. Wata rana ina zuwa in saya su kayan itace kamar su lemu, su abarba in ci da kuma ina fitan guduwa. Ina ɗan samu ina motsa jiki da kuma ina shan ruwa da yawa da kuma ina samu in yi bacci mai kyau.

Launin idanu na bakake ne? Dukansu biyu bakake ne. Duka efem wannan Afirka ko kuwa Najeriya yawancin mutane launin idanuwan su ba ƙaƙe ne. Amma har an je ta wurin turai haka za a iya samun fari ko kuwa karar hadari ko kuwa mai walkiya kamar karar silba ko kuma azurfa amma dainawa baƙin kala ne.

Ina karanta jarida sosai ma, amma dai ba jaridan da ake rubutu a kan fefa ba, a wayana ne nake karanta jarida. Akwai wuraren da na shiga a wayana za su nuna mun jarida da abubuwan da ke faruwa a duniya gaba kiɗaya sai in karanta. Ina son karantawa sosai domin in san abubuwan da yake tafiye a ƙasa da kuma a wajen ƙasan mu.

Eh ina iya raira waƙa kuma ina son raira waƙa. Ni mai son jin waƙa ne sosai kuma ni mai son rera waƙa ne sosai. Sai dai rerawan ne yanzu ba kamar na da ba domin akwai abubuwa da yawa da ya kamata in yi. Akwai aikin karatu a gabana. Amma dai hakan ma watarana ina iya samu in rera waƙa ko kuwa ina ji sai ina bibbiya nima ina faɗa.

Teburinmu a wurin aiki babba ne amma dai ba babba sosai ba. Zai iya riƙe maka takardu, zai iya riƙe maka na’urorin ka, da kuma a jikin tebur in akwai wurin da aka gyara, aka sa abubuwa a ciki, da kuma yana da makulli wanda zakaga kulle ka tafi da makullin ka, domin kar wani yazo ya samu ya dauka abubuwan aikin ka.

Ranar biyan albashi ni ina jimurna sosai, kamar yau ma an biya mu wani albashi ko da cike ba da yawa yake ba, amma dai duk ranar da albashi ya shiga gaskiya ina jin murna sosai domin zan samu in dan siya abu masu dadi in ci da kuma in biya wasu bukatuna. Saboda haka in har biyan albashi ya kusa farin ciki kawai nake ji a zuciyata.

Indai kuna tambayan man dafa abinci ne? Gaskiya ne ina amfani da man gyada ne. Ina son kamshinsa sosai. Kamshin na da daɗi in ka mun harka soya shi da albasa. Wata rana kuma inayin aiki da manja ko kuwa da man toki amma dai man gyada shi ne ya fi mun daɗi kuma ina aiki da shi sosai. In na ƙare ma zan kira gida in ce su tura mun man gyada kuma shi bai cika ɓacewa ba kuma baya yin wari.

Ina iya jefa dutse nesa sosai ma, tun da muna lokacin da muna yara a abu ne wanda muke kula yomi. Amma yanzu dai a babba na, na jima dai ban jefa dutse ba, sai dai ko wace rana in naje wurin buga bal ka fa ka fara ƙwallo, to zan iya ɗauka a dutse sai in jefa. Ina iya jefa dutse da nesa kuma.

Eh, kwarai kuwa sosai ina son kallon faduwar rana. Abu ne mai kyau, sai dai wata rana inda muke zama din gidaje za su tare inda za ka kalla faduwar ranan. Amma dai duk lokacin da na samu izini ina son ganin faduwar rana sosai. Abu ne wanda yake da daɗin gani, duhun yana zuwa ranan yake tafiya, gaskiya yana ban farin ciki.

Ina son kallon taurari da dare. Abu ne wanda nike yi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Har ma ina da taurari na a sama, wanda kullum na san inda suke. Ni da budurwa ta na da ba na yanzu ba. Abun da mun so yi kenan in har muna tafiya ko muna yawo a cikin makarantar mu sai muna kallon taurari din.

A cikin kayan marmari dai ni na fi son lemu na kwalba ana kiranshi coke ko kuwa coca-cola. Shi ne gaskiya abunda nafi so. Wata rana kuma shi sai a hada mun shi da biskiti ko kuwa da gurasa in ci su tare ko kuwa da fanke ma shi ma akwai daɗi.

Rana ina share ɗakina sau ɗaya, wata rana kuma kwata-kwata bana sharewa, don ɗakin bai cika datti ba. Da ni da masu shiga ɗakin, dukanmu manya ne, saboda haka ba wai za mu shiga muna wasa ko kuma muna yarda datti ko ta wani wuri ba. Saboda haka ban cika share ko wani lokaci ba. Wata rana sau ɗaya, wata rana kuma wata rana zai wuce ban yi sharan ba.

Yanda muke inganta aikin mu shine zamu bama aikin muhimmanci da kuma zamu faɗace wa duk abun da muke da shi a gabanmu wanda bai shafe aiki ba kar mu bari ya shiga lokacin aiki. In har aiki zamuyi to mu zauna muyi aiki in mun gama aiki kafin mu je muyi wani abubuwan rayuwar mu daban. Haka ne muke yi mu inganta aikin mu.

Ni dai ina son shinkafa sosai. Yanzu ma abunda na gama ci kenan gaskiya shinkafa garau garau na shi yana sani in ji daɗi sosai. Amma in har babu shinkafa a yanka mun awara da yaji da miya a kai, shi ma ne wani abinci ne wanda nake so ina son ci sosai.

Gaskiya bana fatan samun cinyawa, amma dai in za'a ban cinyawa ni zan karɓa. Amma dai ba wani na taɓa zauna na ce ina fatan ina son samun ciyawa ba. Amma dai har an ban ciyawa zan karɓa, zan yi aiki da shi, aikin da ya dace.

In har mura ya dame ni, to na ɗaya shine zan nemi in siya sabon rub ina shafa a hancina da kuma zan nemi ina shan ruwan zafi ko kuwa in haɗa tea mai zafi ina shan shi. In har duk wa'annan ba su yi ba sai in je in nemi magani in zo in haɗe domin in samu in warke da wuri. Amma dai wata rana shan ruwan zafi in yana taimako sosai.

Gaskiya ba wai na iya tuƙin mota sosai ba amma dai na taɓa tuƙa wa soɗaya kuma wanda na tuƙa ba manual ba ce automatic ce. Na yi ƙoƙari dai ba wai tuƙin mota akwai wahala ba kawai babu mota a gidanmu ne yanzu shiyasa ban samu ina tuƙa shi a kai a kai ba amma duk time da na gama makaranta na samu mota ba zai ban wahalan koyo ba.

Gaskiya ina zama a kan gwiwa a da amma yanzu de naɗan girma kuma na ɗan yi jiki saboda haka zama a kan gwiwa zai ɗan ban wahala kaɗan. Amma de a baya, time da ina ƙarami ina zama a kan gwiwa ko zan ci abinci ko zan yi wanki ko zan yi rubutu a cikin littafina, ina son zama a kan gwiwa.

A cikin makarantan mu dai yanzu inda muke zama, shagon da na fi zuwa shine shagon na ƙesayarda abubuwan abinci. Ana sayar da abubuwan da za ka yi wanki dashi, komai da komai dai na rayuwa. Mai shagon ana ce dashi Abbas. Saboda haka ina zuwan shagon Abbas, wata rana in siya lemo, wata rana in siya abun da zan wanke kaya, wata rana in siya sabulun wanka, wata rana in siya turare da duk sauransu su dai a wurin shi.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida. Eh ina so ina gani a cikin gida, na samu itatuwa masu kyau. Ko wane wuri de a samu iska yana busawa da kyau. Saboda haka muna shuka tsire-tsire a gida. Na dade dai ban je gidan ba amma dai tsire-tsire a gida abubuwa masu kyau ne. Akwai kyan gani kuma yana taimakawa da wucewan iska a gida.

Gaskiya ni bana sa turare kullum. Yanzu ma a haka bana da turare kwata-kwata. Amma dai ina son turare sosai. Duk lokacin da na samu na shiga kasuwa, akwai turaren da ina nema musamman kuma ban same shi ba. Shi ya sa ban saya turaren ba. In akwai turaren da ba ranar da zan fita ban sa ba amma kuma in har ba abu bayan da na iya, dole in fita ba turare a jikina.

Lokacin da nake jin damuwa, wata rana zan yi bacci, zan sa waƙa ina jin waƙan sai in yi bacci ko kuwa zan kira mama na taban shawara ko kuwa in kira budurwa na taban shawara ko kuwa in yi addu'a ko kuwa in kira abokanai na su bani shawara muyi hira muyi dariya domin in cire wancan damuwan da yake dame ni a zuciya na.

In na farka da safiya, abunda nake yi shine zan yi addu'a. In na gama addu'a sai zan je in nema in goge hakorana. In na goge hakorana sai in je banɗaki in yi wanka. In na yi wanka sai in koma ɗaki in zo in ci abinci. Bayan na ci abinci sai in sa kaya, in sa takalma in ɗauka littafi na sai in tafi aji in je in samu ilimi.

Eh ina tafiya da sauri in kar ban gaji ba, lokacin da na gaji kuma bana da abun yi, ina ɗauka lokacina in yi tafiya a hankali, a hankali, a hankali har sai na iso inda nake so in je. Amma kuma in har akwai abun da yake a gabana kuma ba wai wani gajiya ba, to ina tafiya da sauri sosai ma.

Gaskiya lokacin hutu ina shaƙatawa sosai. Zan na dafa abincin da nike so in ci, zan nema babban wayata, in sa kallo a ciki in yi kallo, zan je in buga kallon ka ƙwallon ƙafa. Wata rana zan fita yawo da abokane. Wata rana zan kira budurwata a waya mu ta magana mu ta magana. Zan kira 'yan uwana muyi magana ma da su. Zan je majalisa muyi hira da abokane da 'yan mutane mu shaƙata tare.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Akwai abubuwa da yawa da nake biyan kuɗi. Ina siyan kati a waya da kuma app da nake aiki da shi a wurin jin waƙa. Ana kiranshi Spotify. Shi ma ina biyan kuɗi a ciki domin in samu in ji waƙoƙin da nake so. Saboda haka ina biyan kuɗi ta waya sosai.

Ina waƙa a cikin zuciya sosai ma. Wata rana akwai mutane a ɗaki. Ina son yin waƙa kuma ba ran so in dame su ba. Saboda haka zan yi waƙan a cikin zuciya ta kawai. Kuma waƙa a cikin zuciya akwai daɗi wata rana. Domin wasu waƙoƙin ba waƙan da kake so ka faɗa a fili ba ne. Ko kuwa abin ina maka kamun ka faɗa a cikin zuciya kamar irin su waƙan soyayya haka. Saboda haka ina son yin waƙa a cikin zuciya wata rana, wata rana.

Na je wurin aiki ƙarfe takwas, muna samu hutu ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya. In mun samu hutun, zan fita in je wurin da ake cin abinci, in neman ci abinci, in samu ruwa in sha, in sha iska mai kyau, in yi hira da mutane sannan in koma aiki irin ƙarfe ɗaya haka zuwa ƙarfe uku, nan ma ƙafin a sallame mu a wurin aiki.

Ina so irin yanayin da idan an gama ruwan sama da yamma kasan ya fara bushewa sai zan fita in shiga cikin gari in tafi yawo da abokaina ko in je in kalla ƙwallon ƙafa ko in je in zauna a wani wurin in kallon mutane suna tafiya. Koko inta yawo dai a cikin gari ne kaɗai abu na. Ina so dai ina ganin jama'a, ina ganin jama'a suna rayuwansu sai ina tunani akai.

Gaskiya ni bana son wurare masu hayaniya. Ina son wurare wanda wurin shiru mutane suna ayyukansu amma dai ba a cikin hayaniya ba. In akwai hayaniya zai iya tara faɗa, kafin ka sani abunda ba ka a ciki za'a iya sa ka a zo a ji ma wani ciwo ko kuwa a zo a sama wani rauni. Saboda haka bana so.

Eh ina cin ma manufar tallace-tallace. Ni mutumi ne wanda a kwanakin baya na yi sana'an tallace-tallace. A yanayin ƙasar nan aiki guda ɗaya ba zai iya ba ka kuɗin da kake bukata ba, amma ka haɗa da sana'a kamar tallace-tallace, za ya iya ka samu ka biya wasu bukata ko uzuri tun kafin albashin ka ya shigo. Ina gan tallace-tallace aiki ne mai kyau kuma ya kamata a koya wa jama'a yadda za su yi da na ba su kuɗi.

A gida dai muna da madubi guda uku. Akwai irin babban madubi na tsayawa wanda za kaga in kasa kaya ko za a yi kwalliya a fiska ana zama a gaban a yi kwalliya. Sai kuma muna da ƙananan madubi guda biyu. Akwai ɗaya a ɗakin ƙannena sannan kuma akwai ɗaya a ɗakina. Babban yana ɗakin mamata, ita ne tana aiki da shi.

Eh, ina iya gabatar da rahoto kuma shi gabatar da rahoto abu ne wanda ya kamata ana yin shi kullum yaumin domin ko a wurin aiki ko a makaranta rahoto ne zai sa ku sani ko lailai abun da kuke so de ku samu. Kun ga kun ka'idar a wurin aikin nan kuna yin sa daidai. In babu rahoto ba za ku san ko kuna cin gaba ko ba cin gaban ba. Saboda haka ina gabatar da rahoto a wurin aikina da kuma a makaranta na sosai.

Ba kullum ne muke kulle ƙofa ba amma idan za mu kwanta muna iya kulle ƙofa domin kamar yanzu ina makaranta. Saboda a gidan na ka ƙena mana muna ƴan makaranta watarana ana iya yin sata. Saboda hakan har mutum zai barce dole ne da ya kamata ka kulle ƙofa, ka ajiye makulli a windo ko kuma ka kulle ƙofar ta ciki ka saka ta. Amma dai ba wai kullum ba ne, in har dai muna zama muna hira a ɗaki ne, to ba muhimmancin kulle ƙofa.

Ni dai bana da irin kiɗa guda ɗaya wanda nake son ji. Ni irin mutumi ne mai jin kiɗa daban daban. Duka dai ya danganta akan me nake damina a lokacin. In har ina cikin murna ne, zan ji irin kiɗa na murna. In har kuma ina bakin ciki, zan ji irin kiɗa na bakin ciki. Kuma ina jin kiɗan da ake yin shi a ƙasan Nijeriya ko na Afirka da kuma har na ƙasashen waje. Bana da irin kiɗa guda ɗaya. Duka kawai ya danganta akan yadda nake ji ne a wancan lokacin.

Eh ina musafaha da mutane sosai. A wurin wanda muke shine yanayin gaisuwa ba wai za ka durkusa ko kuwa ka sunkuyama mutum ba. Saboda haka a kullum dai bara a rasa mutane biyar zuwa shida wanda zan yi musafaha dasu ba. Shine yanda muke yin gaisuwa ta gefen nan. Kuma gaskiya ba wai akwai wani matsala bane. Abun akwai daɗin yi.

Ni ina aiki ne da hannun dama, da kuma duk gidan mu ma dukanmu hannun dama muke aiki da shi. Babu mai aiki da hannun hagu a gidan mu. Amma dai na son koya aiki da hannun hagu lokacin da nake ƙarami. Ina son gan ko mutum zai iya koya aiki da hannu hagu da na dama, amma ban samu na koya ba. Hannun dama na ne kawai yanzu ina aiki da shi.

Kudin wutan lantarki a wurinmu dai bai da tsada sosai. Muna biya kamar naira dubu biyar zuwa naira dubu bakwai haka a wata. Domin mu bamu aiki da prepaid meter, muna biya ne kawai. Kowa yana biyan kuɗin iri ɗaya a unguwar gaba ke ɗaya. Ba ya wuce dubu biyar zuwa dubu bakwai. Amma dai ba a barin wutan ya daɗe. A ranar dai muna samun wutan kamar na awa takwas zuwa awa goma haka.

Ni dai a yanzu ba na tafiyan kasuwanci domin ni ɗalibi ne. Ina makaranta. Amma duk lokacin da na koma gida, ina tafiya in je in yi kasuwanci na. Ina da shago na sayar da kayan abinci kamar su shinkafa da su wake. Duk lokacin da na koma gida ina zuwa in fuskance kasuwanci na. Amma in na zo makaranta, zan nema ƙannena da su na gida su ci gaba min da yin kasuwanci.

Eh ina mike jiki da safe. Kaman yau da safe ma, na dan yi gudu kaɗan, da na tashi. Da kuma watarana ina iya ɗaga ƙarfe, domin ina son rage jikina. Na gan jikina ya fara karuwa. Kaya na ma basa iya shige ni. Saboda haka abun da ya sa kean na fara mike jiki da safe. Da ma watarana har ina da aji da safe, in babu lokaci, to ba zan iya samun in yi ba.

Wata ni dai ina ajiye kuɗi a banki ne, sannan kuma wata rana ina ajiye kuɗi a jikina ko kuwa a ɗaki. Amma dai yawancin kuɗin ina ajiye su a banki. Bankin ma ina dashi fiye da guda ɗaya. Ina da bankuna guda uku wanda ina ajiye kuɗina a can. Sannan kuma a gida ina ɗan barin kaɗan. Ko wani uzuri zai tashi wanda ba a sani ba.

Wato ni a kullum ina fara aiki ƙarfe takwas na safe daidai. Amma wata rana in wani damuwa ya ta shi zan iya zuwa ko ƙarfe takwas da rabi. Amma dai daga Litinin zuwa Juma'a, ƙarfe takwas daidai na safe shine nake zuwa wurin aiki. Ranar Asabar kuma bama zuwa wurin aiki in ba dai wani damuwa ya tashi wanda ake buƙaci mu, mu je mu duba ba. Ranar Asabar ranar hutun mu ne.

Bisa ga abun da zan ce ne, in har ina cin abu kamar shinkafa, ko kuwa doya ko dankali ina so ina aiki da cokali ne. Amma kuma in zan ci abu kaman tuwo to na fi so in yi aiki da hannu ne. Amma dai wata lokacin shi tuwon ma ina iya ci da cokali in har ba na son tattara da hannuna.

Ni dai na fi son dare, ko kuwa da yamma, da safen nan ba na son shi domin aiki ne, Rana ma aiki zai yawa ga zafin rana. Amma da yamma war haka, in mutum, ya zo daga aiki, ya yi wanka, ya ci abinci, yaɗan fita shaƙatawa, gaskiya wa akwai daɗi. Saboda haka ni na fi son yammanci ne, ba rana ba, ba safe ba.

Eh duk lokacin da nake gida don dai ina zama a ƙauye ne, ina jin kukan zakara da safe amma kuma in na koma makaranta babu kaji a nan babu zakara. Saboda haka ba ra ka na jin kukan zakara ba amma dai in na koma gida ko na je ƙauyen mu ko wane safe dai sai na ji kukan zakara. Don mu ma wata rana muna ajiye zakara a gida da wasu akuya haka da su raguna.

Ni dai an haife ni a wata na September ne, sannan ƙanni na an, na farkon an haife shi a wata na Julai, ɗayan an haife shi a wata na Fabrairu wata na biyu kenan, ɗayan kuma an haife shi a wata na Mac wato wata na uku kenan, eh haifuwan wata na, wata na tara kenan.

Eh, to ni din da na girma a gidan mu ba mu saba yin bikin ranan haifuwa ba. Amma dai bayan na zo na je makaranta na ɗan girma kaɗan, na gan abokanai na su ke yi, sai ni ma na fara yin bikin ranan haifuwa. Inda nake yi dai shine za mu fita tare da abokanai, mu je mu ci abinci tare, mu zauna mu yi hira, wata rana ma in ba mu fita ba za mu zauna a gida mu dafa abincin da kanmu, mu ci tare mu yi dariya mu tuna da baya.

Eh muna da munufa a wata-wata saboda ko wani wata muna sarrafa abun da yaka mata muyi. Muna zaune mu rubuta yanzun da dai na aiki da na'ura za mu rubuta shi kawai a cikin kwamfuta sai muna biyan shi daya bisa daya. In har ba sa manufa a watan ba gaskiya ana samu matsala.

Gaskiya ba a kullum ne na ke shan magani ba. A kwanakin baya dai in har abu kaɗan ya same ni ko in na ji mura kaɗan ko ciwon kai sai zan ɗauko magani in sha. Amma dai kwanakin nan na daina yin haka in ba dai na ji sananniyar rashin lafiya ba. Gaskiya ba na cika shan magani domin yawan shan magani gaskiya yana da illa ma jiki wanda in har bai dame ka yanzu ba a nan gaba zai zo ya dame ka.

A gida dai muna da bokatai sun kai kamar guda bakwai haka. Saboda muna da yawa a gida. Mu guda biyar ne a gida. Mama na, da kuma ni, da a kanne na mazaje guda uku dukansu. Baban mu ya rasu kamar shekaru goma sha biyun da suka wuce. So muna da bokatai sun kai guda shida ko bakwai a gida.

Gaskiya ni na fi son kayan zaki ba na son kayan mai gishiri. Kayan zaki ya fi mun. Har da zan sha ti ma, in sha in zan sha sha'i, ina so ina sa shuga da yawa a ciki. Ba wai kayan gishirin shima ba na son shi ba. Ina son shi a madaika kayan zaki ya fi mun dadi. Shi yasa ina sha lemu ma sosai.

Eh, to nI ban cika zuwan kasuwa ba, amma duk lokacin da na je kasuwa abin da dai ya fi kai ni kasuwa, shine zuwa can don saya kayan miya, su tumaturi, su atargbu, su tattashe da su albasa. In ina son yin miya, shine abune yana kai ni kasuwa, da kuma zan siya kayan laddaɗɗano, shi ma na iya kai ni kasuwa, da kuma zan siya kayan sawa. In kayan sawa na sun sufa, ina son kara ɗaya ko biyu, shine abubuwan da yana iya kai ni kasuwa.

Eh, ina zuwa aiki lokacin daidai domin a wurin aiki na ina da matsayi in ba in zo a lokaci daidai ba waɗanda suna kasa na suma ba za su zo a lokaci daidai ba. Saboda haka tunda nini dai a kansu ya kamata in nuna musu yadda za su yi. In ni ban zo daidai ba, zan iya buɗe baki in ce musu me yasa ba sa zuwa a lokaci daidai ba? Ina zuwa aiki lokaci daidai.

Eh ina amfani da ajiye a yanar gizo. Ba duka abubuwa ne zan iya bari a wayana ba. Wayana, um, kwakwalwan shi bai da karfi, bai da nauyi sosai. Saboda haka wasu hotuna na ko wasu bidiyo na ina iya tura su a yanar gizo. Har da kuɗaɗe na ma ina iya ajiye su a yanar gizo. Domin duk lokacin da nake bukata, zan iya saukar da su in yi amfani da su.

Ni dai a ganina ranar Asabar shine yafi kyau a mako, domin a ranar can babu aiki kuma babu zuwa makaranta. Za a zauna a gida ne, za a dafa abinci mai kyau, za a yi shara. In an gama aiki da wuri kuma kowa zai tafi yawo, za a je ga ziyarce makwabta ko abokanai a cikin unguwa.

Ina kunna Bluetooth kullum, kullum Bluetooth na a kunne yake, domin waya na babu wurin sa earpiece. Saboda haka ina aiki da abun jin waƙa na Bluetooth ne. Kuma har na kunna abun jin waƙa ina soya a haɗu da waya na. Ba sai na ji ina kunna Bluetooth in a kai a kai ba. Saboda haka kuma kaman duka dai a cikin rana Bluetooth na a kunne yake zama.

To ni dai irin wasan da nake yi a waje shine ina son buga kwallon ball sosai. Ina buga kwallo so duk lokacin da bana da aiki ko kuma babu makaranta. Ni da abokaina a cikin makaranta muna da fili na buga kwallo zamu je mu buga kwallo tare. Wata rana kuma za mu shiga cikin gari. Akwai wurin buga kwallo a cikin gari inda zaku tara kuɗi ku biya sai a baku ku buga kwallo kamar na awa ɗaya ko awa biyu. To muna iya buga wancan. Wata rana kuma ina zuwa in buga wasan sunuka. To ina ganin abu guda biyun nan ne dai shi ne dai wasan da nafi so. Wata rana kuma muna iya yin wasan guje-guje tare da abokaina kamar ranar Asabar haka. Amma dai wasan kwallon da kuma wasan buga sunuka su ne wasa biyu wanda nafi yin su lokacin da bana da aikin yi.

Eh gaskiya ni bana fikicin kaya domin kayana yawancinsu duka ina wanke ina guga ina ajiye su ga wanda zan sa yau, ga wanda zan sa gobe, ga wanda zan sa ranar Litinin, ga wanda zan sa ranar Laraba, ga wanda zan sa ranar Alhamis, ga wanda zan sa ranar Juma'a. Saboda haka ban cika fikicin kaya in zan sa ba, da kuma kayanan ba masu yawa bane. Sai wanda yake da kaya dsyawa shine watakila zai ce zai na fikicin sa kaya. Amma kayan nawa basa da yawa saboda haka kowane rana na bashi kayan da zan na sashi a wancan rana. Sai dai in har wani abu ya faru ko kuwa ba samu nayi guga ba shine zan je in yi ficiki a cikin jaka na in samu wani wanda zan iya sa in fita da shi a wancan rana. In ba haka ba dai gaskiya ban cika yin fikicin kaya ba. Ina gan wancan mata ne suka cika yin abun can ba maza ba.

Ina aiki da waya da ake kira da shi Samsung Galaxy A16. Na saya shi ba da daɗewa ba. Kwanakin baya de ina aiki da Tecno amma dai kafin aiki da Tecno ma na taɓa aiki da Samsung Galaxy din amma dai yanzu ina aiki da Samsung Galaxy A16. Na saya shi dubu ɗari da sittin da biyar kuma gaskiya yana mun abun da nake son yi daidai. Wayan yana kokari gaskiya ba kaɗan ba.

Gaskiya ni ba wai ina son shan ice cream sosai bane, amma dai duk lokacin da na sha ice cream ni na fi son strawberry flavor da kuma watarana vanilla. Ko kuwa ina ce a haɗa mun strawberry ɗin da vanilla ɗin duka a haɗa mun a wuri ɗaya. Sai kuma in akwai toppings akai, ina so a sa mini akai. Kuma ina so in sha a wurin. Ba na son tafi gida da shi don watarana kafin ka je gida ice cream ɗin zai iya narke a cikin jaka ko a cikin leɗan da suka sa maka. So shan ice cream ɗin a wurin sayarwa ɗin ya fi mun dadi.

Ni dai ina ajiye takardun aiki a cikin loka. A wurin aikin akwai loka ko kuwa durowa da ake sawa kan teburi, to a ciki ne nake ajiye takardun. Wanda kuma ina zuwa gida in yi aiki da shi, ina ajiyesu a kan teburi na ne. Amma kuma gaskiya ina kula dasu sosai don ba abu ne wadda za ka bari yara su yi wasa da shi ko kuwa ƙura ya taɓa ba.

Ni dai mun a wurin aikin mu muna rubuta rahoto ko wane sati ne. A karshen sati ranar Laraba za ka ba da rahotonka. Amma kuma in har aiki ya maka yawa ba ka samu ka rubuta rahoton a ranar ba, to na iya rubuta rahoton maybe ko ranar Asabar sai in kawo ranar Litinin na wani sati. Amma dai ya kamata ranar Laraba ko ne la ranar Juma'a ko wani Juma'a mutum yana rubuta rahoto.

Eh kujeru mu suna da daɗi sosai. Domin yawanci wurin aikin mu ko wurin karatun mu muna zama sosai. Wata rana za mu zauna ma awanni biyu ba ta shuwa. Saboda haka sun yi su yadda ko da ka zauna da daɗewa a kai, birai da mai duwawun ka ba kuma ba za ka samu ciwon baya ba. Sun sa dollof a ciki, yadda dai zama zai zama da daɗi.

A wurin aiki muna da gidan abinci a cikin wurin aikin. Ina iya zuwan can in saya abinci in ci, amma wata rana kuma in har na dafa abinci a gida ya rage, zan iya in sa shi a kula sai in ɗauka in tafi wurin aiki da shi in je in ci a can. Amma wata rana ɗaukan abincin yana bada wahala. Saboda haka gidan abincin cikin wurin aikin mu'um shi ne ya fi sauki kuma abincin babu tsada.

Gaskiya ina son ɗaukan hotuna sosai, sai da damuwan shine wayana bashi da kamara mai kyau. Amma duk lokacin da mun fita da wani abokina mai babban waya mai kamara mai kyau, ina ce mishi ya ɗauke ni hoto. In na samu na siya babban waya, duk inda na je ina ga zan na ɗauka hotuna. Gaskiya ɗaukan hotuna abu ne wanda nake son yi, domin a nan gaba zaka zo ka kalla hoton kayi dariya zai tuna she maka da baya.

Eh muna da fanka a rufin na ɗaki. Fankan ma ina kalla ba a kashe shi in ba dai za a shara ba ko kuwa an ɗauke wuta ma mintoci kaɗan shi ne fankan zai ɗauke. In ba haka ba fankan dai yana nan a kunne kowace rana amma idan har sanyi ya karu muna iya rage gudun fankan. Dalilin da ya sa muna barin fankan a kunne shi ne suna rage koran suna iya taimaka yana taimaka a koran soro domin inda muke akwai soro da yawa kuma cizon su gaskiya akwai hatsari sosai.

Abun da nake tunawa daga yaro shine inda na yi makarantan firamare. Gaskiya ba zan iya manta da wurin can ma domin abokanai na na lokacin yawancinsu yanzu ba ma magana. Bayan aka zo aka yi gudun hijira dukam mu mun bar makarantan kowa ya wase. Daga lokacin kuma sauron junan mu bamu sake mun haɗu da juna ba. Wani a cikin mu ma ya rasu. So wata rana na zauna kawai zan na tunanin lokacin yarantan da muke yi da wasan da muke yi tunda muna yara.

Eh ina iya kunna wuta, ko da ashana ko da lighter ko kuna maganan wutan lantarki ina iya kunnawa duka. Amma dai yawancin muna aiki da abun risho wanda yake aiki da NEPA, so ya daɗe ban kunna wuta ba amma dai ina iya kunna wuta.

Eh, a aiki ina duba saƙonni so uku. Inna zo kafin fara aiki, zan duba ko akwai saƙonnin da aka aje mun da kuma in har ina aiki, akwai saƙonnin da ake tura wa in har mutum yana kan aiki. Ko so ka duba abu ka, ka bada tunaninka a kai. So ina duba saƙonni a lokacin aiki da kuma kafin bar aiki. Akwai saƙonnin da zan duba, in gan in tabbatar cewa na mayar da amsana a kansu kafin in bar wurin aiki.

Ba na da lokaci guda ɗaya wanda ina kwana kullum. Amma dai yawancin lokacin yana kai irin ƙarfe daya na safe kafin in kwanta. Domin ina makaranta kuma akwai abun karantawa da yawa, akwai abun yi da yawa. Amma watarana kuma in har ba babu karatu da yawa, ina iya kwana irin ƙarfe tara. Watarana kuma yana kai ƙarfe ukun safe ban kwanta ba. Kamar jiya ma na kai ƙarfe biyu kafin na kwanta. So babu time ɗaya ne wanda shi ne ina kwana. Duk ya danganta da abubuwan da nake son yi a ranan can ne.

Ni na fi son zuwa kasuwa da ɗan yamma ne. In har zan je sayan abubuwa kaman kayan miya, ko kayan abinci, ko kuwa zan je siya kamansu turare, da wasu abubuwa haka, bana son zuwa da safe ko da rana. Na fi son zuwa da yamma. Amma kuma in zan je nema kaya ne, kaya kaman gwanjo to gaskiya ina son zuwa da safe. Domin in har ban je da safe ba, za a zaɓe masu kyau kyau din sai abar marasa kyau. So zuwa na kasuwa, lokacin zuwa na kasuwa ya dangantaka da me nake so in je in yi. In har sayan kayan abinci ne da yamma, in har kuma sayan kayan sawa da safe ya fi.

Yanda nake yanke shawara a wurin aiki shine, zan ji shawarwarin da akwai duka a ƙasa. In na karɓa shawarwari in ga baki ɗaya, sai zan zauna in tattauna da wanda yake sama da ni. Akwai lokacin da kai kaɗai bara ka san abun da ya fi kyau ba, sai ka nema wanda ya fi ka sani a kan wancan fannin ka tambaye shi. Mun zauna mun tattauna, mun san ga abunda zai fi, ga shawarar da zai fi, ga wanda zai fi samun cigaba a wurin aiki. To sai mu ɗauka wancan, sai sauran shawarwari in mu bari ko kuma mu zo muyi aiki dashi a nan gaba in har wani abu daban ya tashi.

Lokacin da ina yaro ina shan madara sosai amma yanzu ba dai a kullum ba. Ina sake sha amma se irin wata rana ko zan yi sha'i ina sa shi a ciki ko in har na yi kunu ko akamu ina iya sa madara a ciki. Amma na manta yaushe ne wai na ɗauka madara haka kawai ba dai a sha'i ko a kunu ba ina sha. Amma dai ta time da ina lokacin da ina yaro ina, ina shan madara a haka kawai. Yanzu dai ina yin kasani abubuwa sun yi tsada, madara ma shi ma ya yi tsada.

Yanda muke aiki da ƙungiya shi ne za mu zauna tare, za mu lissafta duka ayyukan da muke da shi wanda muke so mu gama a wancan rana. Sai za mu ba da aiki ma kowanne a cikin ƙungiyar, sai za mu ba da lokacin da ya kamata a gama wannan aiki. Sannan kuma za mu ba da lokaci idam akwai tambaya ko abun da baka gane ba bisa ga wancan aiki sai ka kawo a fahimtar maka. Haka muke yi a wurin aiki ni kuma yana jin daɗin hakan domin ni ne kan ƙungiyar, ni ne zan raba aiki, ni ne kuma zan na sa ido in bincika cewa aikin yana tafiya dai dai yadda ya kamata.

Eh ina yin harsashi lokacin barci kafin in kwanta. Bana son in kwanta abu yana, damina ko in kwanta da nauyi. Saboda haka ina yin harsashi lokacin bacci. Wutarana ma zan fara bacci sai zan tashi a tsakiyan dare in je in yi harsashi. Wutarana kuma zan jimre sai in hargari ya waye kafin in je in yi harsashi.

Ni dai a rana ina goga hakori kaman sau biyu ko zuwa sau uku. Amma dai ya dangantaka akan abun da zanyi a ranan ne. In har ranan ace bana da aikin yi da yawa ko kuwa ban je wurin aiki ba ko ban je makaranta ba, sai na zauna a gida zanyi goga haƙorina da safe, da rana man goga haƙorina, da yamma ma zan iya goga haƙorina. Amma in har naje makaranta ko wurin aiki, to ba zan samu lokacin goga hakorina sau uku ba. So wata rana kawai zan goga hakorin sau biyu ko kuwa sau ɗaya. Amma dai goga hakorin yana da muhimmanci domin ni ina karatun medicine ne kuma wanda baya goga haƙorin shi kaman sau ɗaya ko sau biyu a rana zai iya samu ciwon haƙori. Kuma ba abu mai kyau bane ace mutum ya zo ya tashi da ciwon hakori. Kuma har yanzu ina cikin wani ƙungiya wanda suna gaya ma jama'a akan illa wanda rashin goga hakori zai iya kawo wa. To muna iya fita cikin gari wata rana mu gaya wa mutane ga yanda za su goga hakorinsu. Suna goga hakori kaman sau biyu a rana da kuma kar suna shan abubuwa masu zaƙi da dare. Da kuma in za su kwanta in har sun ci abinci su wanke bakinsu da ruwa kar su kwanta da abubuwa a cikin hakoransu. In har mutum ya bar abubuwa cikin hakoransa zai iya kawo ciwon hakori. Wasu ciwon hakorin kuma magani kaɗai ba zai iya warkar ba sai an cire hakoran ga baki ɗaya. To shine illolin rashin goga hakori. Kuma ba ni kaɗai ba ma da ni da en ɗaki naga baki ɗaya muna goga hakori kaman sau biyu ko sau uku haka.

Eh ina iya yin iyo amma ba sosai ba. Lokacin da nake ƙarami kamar shekaru goman da suka wuce, akwai abokina da ya fara koya mun yin iyo da kuma yin ɓulle a kogi. Akwai wani kogi a unguwan mu ba unguwan mu kusa-kusa ba. Inda muke zama muna cikin jihar guda biyu ne amma akwai kwaltaya da raba mu. Kogin yana cikin ɗayan jihar in sai mun tsallake kwalta kamin mu samu mu je cikin kogin. Wata rana kuma za mu je cikin rafi. A can ne muke yin iyo. Lokacin na fara koya dai ba sosai ba har kamar ruwa zai tafi da ni amma yaron ya taimake ni. Daga can kuma na zo na bar garin da muke zama. Na zo na koma makaranta a wani jihar daban. A can kuma gaskiya ba ma samun wuri ko ko ruwa ko kogi inda za mu je muyi iyo a ciki. Yanzu dai ya kai shekaru biyar ko bakwai ban yi iyo ba amma dai ina gani har yanzu ba wai dai ba zan iya ba. In har an kawo mun ruwa ko an kai ni kogi ina gani har yanzu dai zan iya yin iyo. Sannan kuma yin iyo ya kamata in har yaro zai je ya yi iyo a nema ya tafi da wanda ya iya ruwa mai kyau. In ba haka ba an bar yara ƙanana su kaɗai sunje yin iyo wani abu zai iya faru da su. Ruwa zai tafi da yaro. Ya kamata a samu babba a cikinsu wanda zai dinga duba su don kar ya bari ruwa ya tafi da ɗayan su ko su samu wani matsala garin yin iyo a cikin ruwa. Kuma yin iyo abu mai daɗi ne. Shi ma wani hanyar da mutum zai iya hutawa ko kuwa ya shaƙata.

Muryana gaskiya tana da ƙarfi ba da hankali bane amma kuma watarana in har a ce na tashi daga bacci muryana yana iya zama da hankali. Amma kuma dai yanzu kam ina ga muryana da ƙarfi yake sai dai ba da ƙarfi sosai ba da ina girmama. Tun ina yaro muryana yana da ƙarfi har yanzu ma yana da ƙarfi kuma yana so yanda yake haka da ƙarfi in. Bana so muryana ya zama dangali wasu mutanen suke cewa duk namijin da yana da murya mai da hankali ko ƙaramin murya shi na mace ne. So ni ina godiya dai yadda Allah ya ba ni murya mai ƙarfi sai dai in har ina waƙa mutane suna dariya. Watarana murya mai ƙarfin baya shiga yayi daɗi da da waƙa. Amma dai koyya a hakan ma ina iya yin waƙa da shi kuma ni ina jin daɗin waƙan da na yi da muryana. Ƙannena ma a gida naga a cikin ƙannena guda uku ɗaya ne kawai wanda yana da murya mai hankali amma duk saura guda biyu in suna da murya mai ƙarfi. Babana ma eh shi ma yana da murya mai ƙarfi. Ina gan daga wurin shi ne muka samu murya masu ƙarfi in. Banda muryan ma to eh sai I kuma bana da shi sosai. Amma dai murya mai ƙarfi ne ina gan abunda nake da shi.

Ina kake son ziyarta? Ni dai wurin ziyarta na suna nan da yawa. Kuma wurin da nake zuwa ziyarta, yaga ya danganta akan lokaci, tsawon lokacin da nake da shi. In har ina da kamar minti talatin ne zuwa awa ɗaya, in je in yi ziyarta. To ba zan je wurin da zanje in dade ba. Akwai wurin abokanai a nan kusa. Zan iya je mu zauna, mu je yawo, mu shiga mota, mu je mu ci abinci, mu zo. Kada ya wuce dai minti talatin haka zuwa awa ɗaya. Amma kuma in har kamar ranar Asabar ne kamar wannan wanda babu aiki, babu makaranta, mutum ya gama wanki ba abun yi, to zan iya ziyartan wurin abokanai na wanda suke da nisa. Wanda za mu je mu yini tare, mu je mu buga kwallo na ƙafa, za mu je mu kalla film a gidansu ko kuwa ma mu taimake su da wani ayyuka. Banda zuwa wurin abokanai kuma ina son zuwa wurin party. Aje a shaƙata, a sha abubuwa, a ci abinci. Banda wurin shaƙatawa kuma kamar na fati, wata rana ina zuwa in je taimake jama'a. Akwai abun da muke ce dashi outreach. Kamun zaka shiga cikin gari ne ka taimake mutane wanda su kasassu da abun da kake da shi. Tun da kuma mu muna yin karatu na likitoci ne, mutanen da basu da lafiya, za mu tara su, mu basu shawarwari akan lafiyan jikinsu, sai har mun zo da magunguna kuma sai mu basu su sha domin su samu lafiya. To wurin da nake zuwa in yi ziyarta ya dangantaka da tsawon lokacin da nake da shi a hannuna. In har lokacin kaɗan ne, to ba zan je wurin da zai ɓata mun lokaci ba. In har kuma bana da abun yi, to zan ziyarci wuri mai nisa. Mu je mu yini daga safe har yamma. Muna tattauna abubuwa, muna shaƙatawa da abokanin arziki.

Yadda nake karɓar baƙo ya dangantaka akan irin bakon da ya zo wurina. In har baƙo ne wanda ya saba zuwa ba, baƙo can da nisa ba, wataƙila abokina ne wanda mun yi ko sati ɗaya ko sati biyu bamu haɗu ba, ko kuwa ƴan dangina ne wanda mun ɗan yi wata ɗaya ko wata biyu bamu haɗu ba, yanda zan karɓe su ya bambanta. A ce abokina ne ya zo wurina bai gayamun zai zo ba kuma mun yi kamar sati ɗaya ko sati biyu bamu haɗu ba. Kawai zan karɓe shi, in buɗe mishi ƙofa, in ba shi wuri ya zauna, in je in ba shi ruwa ya sha. In akwai abinci zan iya ba mishi. In babu abinci kuma zan shiga cikin wurin girka abinci, in girka mishi abinci ya ci. Daga can sai muyi hira ko mu shiga cikin ɗaki muyi kallo a, a TV. In har kuma dangina ne wanda ya zo daga nisa, in na karɓe shi zan ba shi ruwa, in dafa mishi abinci ya ci, in je in saya mishi ko lemu ya sha. In har ya gaji sai in ce mishi ya je yayi wanka. In ya yi wanka, ya ɗan yi bacci, ƙafin anjima in ya tashi sai mu ci gaba da maganganun da za mu yi. In har kuma wani baƙo ne daga nisa, wataƙila mutumin da mun yi shekaru ɗaya ko biyu bamu haɗu ba, ya kamata dai ƙafin ya zo gidana, ya kira ni a waya ko ya tura mun wasika ko sako cewa yana zuwa. Irin waƴan nan ƙafin bakon ya zo, za ka shirya, ka nema ɗaki ka shirya mishi. Don irin bakon da suke zuwa daga nisa nan basa zuwa su koma a ranar da suka zo. Zai yiwu za su zauna a gidan ko ma wasu kwanaki ko sati ɗaya man ƙafin su koma. Saboda haka ya kamata a yi shiri sosai, a nema ɗaki, a gyara, a siya abubuwa masu daɗi domin a zo a kula da baƙo. Da kuma in har baƙo ya zo, ya huta daga gajiyan tafiya sai wacce gari za ya fita da baƙo. In kai shi yawo, in nuna mishi cikin gari, mu je mu ziyarce wasu abokanai na ko wasu danginnan mu da suna garin da muke zama su gaisa da juna. Haka ne nake karɓan baƙo.

Wai wai wai ina cin salati sosai ma. Ai bai kamata ku tambaye ni ko ina cin salati ba. Salati abu mai kyau ne kuma jiki. Wanda muke karatun likitanci mun san cewa salati abu ne mai kyau ma jiki. Ya daɗe dai ban ci ba domin yanayin aiki na da yanayin karatuna ban samu lokacin da zan samu in zo nan in je in saya salati in zo in haɗa ba. Amma dai lokacin da ina gida gaskiya mamanmu tana yi mana salati a kai a kai kuma ina son jin daɗin abun. Abun akwai daɗi kai. Ina gan kowa a gidan mu ma bani kaɗai wato ni da ƙannena da mamana dukkan mu muna son cin salati. Nama muna haɗa shi da ganyen salati en muna sa tumaturi a ciki, muna sa gurlli a ciki, muna sada ayaba a ciki kafin sai a sa mashi gishiri da ɗanɗano. Wata rana man akwai yajin kuli-kuli ana iya daka yajin kuli-kuli wato karago kenan a zuba a kai. Kuma abun gaskiya yana da daɗi sai ana iya sa mishi man gyada. Yanzu makuntuna shine ya kamata in samu lokaci in je in haɗa salati. Kuma ban da daɗin shi a baki kuma kawai yana da inganci a jiki yana kara lafiya. Ummutun yana cin irin abubuwa kamar su salati ba da sauƙi ba ne ya fadi yayi rashin lafiya ba.

Eh ina kwana a ciki. Wurin da muke, a makaranta ne, ba yanda za ka yi ka kwana a waje. In ba dai akwai zafi sosai ba. Lokacin zafi dai muna iya kwana a waje. Amma dai ni a ciki nake kwana. Dun yan zu akwai sanyi, kuma akwai sauro da yawa. In ka kwana a waje, sanyin zai shiga jikinka, da kuma soron zasu cuccuze ka. Amma a cikin ɗakin nan, za a iya ka sa neti, mai tare soro, sai kuma za ka shiga cikin bargon ka, in har kuma maganan zafi, a cikin, yanzu dai inda muke akwai wutan lantarki kowace lokaci. Saboda haka, za ma mu kunna fanka, na rufin, sai ya taimake mu da zafi. Amma dai in har zafi ya zo sosai, kuma ba'a kawo wutan lantarki, watarana ina iya fitan waje, sai mu fita da netin soro mu ɗora, sai muna kwana a waje, don zafin ya yawa. Amma kuma in har ina gida gaskiya ina son kwana a waje sosai domin inda muke kwanciyan, za ka na kallon tamrari, za ka na kallon sama, abun yana da kyau sosai. Da ni da kannena, zamu fitar da taburma, muna da babban taburma a gida zamu shimfiɗa taburma sai mu fitar da su fillow, sai mu kwanta. Sai wata rana irin ƙarfe huɗu na safe, in na farka, sai kuma in har an fara sanyi can da safe, shine to zan gaya musu su shiga ɗaki, sai ni ma in shiga ɗaki. Amma yanzu dai a makarantan gaskiya, ban tsan man na taɓa kwana a waje ba. Inda muke gaskiya kwana a waje ba zai yi ba.

Eh na iya rubuta rubutu da sauri sosai. Irin karatun da nake yi in gaskiya in har mutum bai iya rubuta rubutu da sauri ba abun ba zai yiwu ba. Karatun likitanci ne kuma kun san cewa aiki ya mana yawa da kuma gaskiya muna ganin marasa lafiya duk yawa. So tun muna makaranta ana koya mana rubutu da sauri ko mun shiga rubuta jarrabawa ma ana tambayan mu abubuwa duk yawa. Saboda haka in mu kai rubutu da sauri ba lokaci zai ƙare ba ka gama ba da amsa ma tambayoyin da suka tambaye ka ba. So saboda haka tunda na fara karatun nan na fara rubutu da sauri sauri. Yanzu rubutuna gaskiya yana da sauri. Wata rana ma rubutun baya kyau san san yadda nake yi da sauri. In ka gama kuma dole ne har yanzu ka gama makaranta dole ne ka yi rubutu da sauri. Domin wata rana za ka kalla marasa lafiya kaman guda hamsin kuma dukansu za ka rubuta musu magani da binciken da za su yi. In ba ka yi rubutu da sauri ba to lokaci ba zai ishe ka ka kalla duka marasa lafiyan a rana ɗaya ba. Amma kuma in har hankali na a kwance ba hanzari ba komai gaskiya ni na fi son yin rubutu da a hankali ne. Rubutu da saurinnan yana sa rubutuna baya yin kyau amma kuma dole ne ya zama. Amma na yi da sauri in ba kowane zai iya gane rubutun ba sai ni ko kuwa wani kaman ni wanda yana fannin karatun likitanci in shine damuwan rubutu da sauri in.

Ni dai ba na da tabbacin lokaci guda ɗaya na cin abincin rana, domin yanda yanayin aikina da yanayin makaranta na yake. Yanzu dai kamar yanzu na ci abinci ƙarfe taran safe ne kuma har yanzu ban sake cin abinci ba. Saboda yanda yanayin aikin yake gaskiya babu tabbacaccen lokaci guda ɗaya wanda ni zan ina cin abinci. Amma dai time lokacin da nake gida ina cin abinci irin ƙarfe shabiyu rana ne. Time da kuma lokacin da kuma na fara makaranta ina ci kamar ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu. Amma yanzu wata rana baya kai ƙarfe shabiyu rana, wata rana kuma yana iya kai har zuwa ƙarfe uku. Amma hakan kuma bai kamata ba. Ya kamata dai kar ya wuce shabiyu ko kuwa ƙarfe ɗaya mutum ya samu ya ci abincin rana. In ya zo abincin yamma kuma kar ya wuce ƙarfe shida zuwa ƙarfe bakwai. Bai kamata mutum ya ci abincin yamma kawai sai ya kwanta ba. Ya kamata in an gama cin abincin yamma kaɗan zagaya kaɗan, kaɗan yi hira abincin ya samu ya ɗan sauka a cikinka kafin ka kwanta. In ba haka ba shine yake kawo ciwon ulcer ma mutane.

Babban nasaran da muka taɓa samu a aiki shine dama wurin da ni nake aiki akwai masu lolin kuɗi da yawa. Kamanya kai shekaru biyar a wurin aikin biyan albashin masu aiki ma sai da wahala. Wata rana ma wata ɗaya zai wuce, wata rana watanni biyu za su wuce ba biya albashi ba. Cikin wurin da muna aiki in ma manage manage ne ko kuɗin lantarki ma biya wata rana zai yana zama da wahala. Masu aiki kawai kowa yana ta gunaguni cewa aiki baya tafiya yanda yake so. Ashe matsalar daga wurin shugaban mu a wurin aiki ne. Da aka zo aka canza shugaban mu wurin aiki sai komai ya fara tafiya daidai. Komai ya fara canzawa. An gyara wurin aiki, an kawo su sabon teburi, su sabon kujeru. Komai da komai ya shiga daidai. Duk albashin da ba a biya ba an biya har an kara albashi ba masu aiki. Daga lokacin komai ya zama daidai, daidai, daidai har da aka zo ka yi zaɓe ana so a duba wane wurin aiki ne suka fi inganci suka taimaka ma mutane a cikin gari. Mune muka zo lamba ɗaya. Kullum in har ina tuna da abun nan yana gaya mun cewa wata rana damuwan da ake samuwa a wurin aiki ba kullum ne daga wurin masu aiki ba. Wata rana daga oga na wurin aikin ne damuwan yake zuwa. Domin kaman namu nan daga canja ogan kawai komai ya shiga layi har muka samu nasara wurin aiki. Yanzu a wurin aikin mu muna ta samun kuɗi, muna ta samun kuɗi kullum.

Ni dai jakan da nake da shi guda biyu ne. Ina da jakan baya da kuma ina da jakan ratayawa a gefe. Amma aikin da nake yi da su shine jakan baya in zan je gun aiki ko in zan je makaranta shine nake aiki da jakan baya domin shi yana riƙe kaya masu nauyi. Zan iya sa na'urori na a ciki, zan iya sa takaddu na da yawa a ciki in tafi wurin aiki ko in je makaranta ko in har zan fita karatu. Da dare wata rana in har ina son ɗauka manya-manyan takardu. Jakan da nake ratayawa a gefe kuma shi ƙarami ne ba babba sosai ba. Shi kuma ina aiki da shi watakila in zan je gurin abokanai ina son sa abubuwa ƙanana a cike kamar su gilashina a ciki ko wayana ko abun cajina shine zan sa a ƙaramin jakan. Ko kuwa wata rana in har zan je aji in yi karatu amma ba na son ɗauka takardu ko littattafai masu manya-manya to ina iya aiki da shi jaka na ratayawan. Dukansu biyu dai gaskiya ina jin daɗin aiki da su. Amma zan ce ƙaramin jakan gaskiya shine jakan da zan iya shiga ko ina da shi babban akwai wuraren da ba zan iya shiga da shi ba domin yayi babba sosai zai takure ni kuma zai takure jama'a. Amma karamin ko ina za a iya shiga da shi za ya kariƙe a kusa da kai kuma bari takure ka ba. Kuma damuwan babban jakan shine wata rana yana sa baya na yayi ciwo yana samun ciwon baya sassan nauyin da nake sawa a ciki. Amma karamin jakan ba wani nauyi so saboda haka ba wani damuwan na ɗauka shi.

To, ni abunda nake shirin yi a ƙarshen mako, shine akwai su da yawa. Na ɗaya dai in har ƙarshen mako ya yi zan fara shirin inda zan share ɗakina. Bana da lokacin da zan na share ɗaki kullum. So wata rana sai a ƙarshen mako ne zan samu lokaci in share ɗakina. Sannan kuma kayyakena wanna suka yi datti. Ba kullum ne zan samu lokaci ina wanke su ba. Saboda haka, ina tara su ne sai a ƙarshen mako, sai in wanke su. Da labulaina ma na ɗaki, ba kullum ne nake wanke ba, sai idan zuwa kan ƙarshen mako, shine zan wanke. Wata rana ma abinci bana iya dafa shi kowace rana. Sai in har ƙarshen mako ya zo sai in samu in dafa abinci da yawa. Saboda haka banda wankin, banda wanke labule, banda dafa abincin, a ƙarshen mako kuma in har na gama duk ayyukan nan, zan iya fita, in je muka kallon kafa, ko in je in sha keɗi, ko in je in yawo da abokane mu shiga cikin gari mu ci abinci, ko mu je muje mu gaida ƴan uwan mu, ko wasu abokanen mu a waje. Gaskiya ne ina jin daɗin ƙarshen mako domin akwai abubuwa da yawa wanda mutum zai yi domin bara ka na tunanin aiki ba, ba haka ba haka na tunanin makaranta ba. Kuma in har mun tafi yawon mun dawo zamu samu lokaci mu zo mu kwanta, mu huta, mu cire gajiyan aikin da mun tayi ga baki ɗaya a farkon mako da kuma a tsakiyan mako. Ƙarshen mako gaskiya yana da daɗi sosai.

Kuna tambaya na ko ina cin citta a abinci? Ina cin citta sosai ma. Yanzu ma war haka kafin, um, fara yin wannan abun na yi kira da mama ta. Na gaya mata za su turo mun kayan abinci, su turo mun da citta. Domin ni gaskiya ina son citta. Har abokanai na ma sun ci abinci, sun ci abinci na. Wata rana suna gunaguni cewa ina sa citta da yawa. Amma ni kuma na saba ne in har ban yi abinci da citta a ciki sosai ba, gaskiya ni ba na jin daɗin abincin. Wata rana ma ban da cittan cikin abinci in, ina iya sa citta a gefe, za a bushar mun da shi a daka mun saboda har ina cin abincin har na ji kaman cittan bai isa ba, sai in ɗauka cittan in barbaɗa a kai. Amma dai wasu mutane ba sa son citta ban san me ya faru ba. Ni kuma dai ina sa, ina son citta sosai. Ko da shike wasu sun ce yana iya kawo olsa, amma ni dai citta baya kawo mun olsa. Kuma dai in har babu citta a abincin, to zan ci ne kawai don yunwa. Amma ba wai don zan ji daɗin abincin ba. Ni citta abu ne wanda ba na iya rabuwa da shi. Cittan ma daban daban ne. Da na attariku, da na tattase, duka ina amfani da su. Da, da kekke, da wanda ba da kekke ba duka ina so kuma ina sawa cikin abinci.

Kana son karanta litattafai? Gaskiya ina son karanta litattafai. Dole ɗalibi ne, bayan da kuma za a ce wannan shi ɗalibi ne ba tare da yana karanta litattafai ba. Tun ina yaro babana yana bamu litattafai mu karanta. Mamana ma tana ban litattafai in karanta. Babana shi malami ne a makaranta. Mamana ma ita malama ce. Saboda haka mu yaran su mun girma kullum suna karanta littattafai. Muma dole ne a ce mun girma muna karanta litattafai. A yanzu da na girman ma ina karanta litattafai. Banda littafi nawa asali na karatu na, na makaranta. Wata rana akwai littattafai da ana ce da su novels su ma ina iya karanta wa in na samu lokaci. Wata rana ko littafin addini shi ma ina iya samu lokaci in karanta. Kuma ba wai don karantawa don nishaɗi kawai ba. Wasu littattafai ɗin in kana karanta za ka samu abu a ciki wanda za ka koya, wanda zai ya canza rayuwan ka, wanda zai iya sa ka canja yanda kake cuɗanya da ƴan uwa a cikin inda kake zama ko a unguwan ku.

To, ni dai abun da nake yi don ƙara aiki shine ina-- aikin da ina da su a ƙasa, zan yi gwargwadon karfi na ingan cewa na gama su da wuri. Bana so ina yin aiki sai in tashi in je ina wani abu ban. Wannan bai kamata ina yin shi a wannan lokacin ba. Aiki masu muhimmanci sune wanda nake yi. Saboda haka in nayi aiki masu muhimmanci in na gama, zan samu dama in ɗauka wasu aiki in ƙara kan aikin da nake yi. In har kuma aiki in wannan zan iya samu wani ya taimake ni muyi tare ne, to zan iya nema taimakon wani a aiki in muyi tare da shi. Ko kuwa in raba aiki in a tsakanin ni da mutanen wurin aikin mu muyi aiki in tare. Wani abun da nake yi kuma shine zan rarraba aiki in, in sarrafa su a wanne ne ya kamata yana da muhimmanci a gama shi yanzu. So in har na yi hakan zan gama wanda suna da muhimmanci kafin sai in sauka me, me biye masa a muhimmanci. Bawai zanje in ɗauka aikin da baida muhimmanci in fara yi kafin inje ɗauka mai muhimmanci in yi ba. Da kuma cin abinci mai kyau zan, zan nasu in ci abinci in yi wanka. Wata rana harka kana jin yunwa, aiki baya tafiya da kyau. Saboda haka cin abinci ka yi wanka ka sa hankal-- nasarar hankali na wuri ɗaya yana taimake ni a wurin ƙara aiki.

Eh kwarai, ina amfani da kunnen waya, domin ni ina son jin kiɗa sosai. Watarana zan yi jin kiɗa ma awanne. Ko inba je class zan yi karatu a aji, zan iya zauna kaman awa uku ina karatu, ina jin waƙa, ina jin kiɗa. To in ban sa kunnen waya ba, kiɗan da zan sa zai na damun mutane, amma kunnen wayan zai na, zai taimake ni kar anna dami mutane da surutu. Da kuma ina son kallon fim sosai. Shi ma har ina kallon fim ina son sa kunnen waya, domin kara in dame jama'a. Amma matsalar kunnen wayan shine, watarana in ka siya, ba rai jima ma ba zai ɓace. Kamanni wata rana ma ina kwance da kiɗa, zan sa kiɗa sai in kwanta, zan sa kunnen waya na sai in kwanta. To watarana in har nake birgima da safe ka fi inta shi, zan gan kunnen wayan ya sissinke. In ba dai mutum ya siya mai tsada ba, wanda yana da kyau ba. To, in abu kaɗan ya sami kunnen wayan, zai iya sinke, shi ne damuwan. Amma dai yanzu akwai wannan suke sayarwa, wanda baya amfani da waya wai ana kiran shi Bluetooth. Wancan ina gan yana da kyau sosai, domin in har ka sa shi ba amfanin waya, kawai zaka na cajin shi ne, sai kana aiki da shi hakan. Shi ina gan ya fi asalin me igiya, don me igiyan yana sinkewa.

Yaya kake kare kanku daga soro? Yanda muke kare kanmu daga soro shine muna aiki da hanyoyi daban-daban. Hanya na ɗaya shine muna aiki da neti na soro. Kafin mu kwanta za mu ɗaura neti. Wata rana ma har da rana muna barin netin a ɗaure don soron garin nan da rana ma wasansu suna yawo suna cizon mutane. Ban da ɗora neti kuma muna iya shafa maganin soro a jikin mu. Akwai wani maganin soro ana kiran shi repellent. Maganin shi dai na kore soro ne kaman mai yake. So za mu shafa a jikin mu ko za mu fita aji muje mai karatu da dare ko za mu zauna ɗaki muyi hira sai mu shafa wannan abin korin soro a jikin mu. Wata rana kuma akwai maganin soro na hayaki shi ma muna iya kunna wa in har hayakin ya tashi ya cika ɗaki sai ya zai kore soron. Manda wannan kuma muna iya fesa maganin soro. Akwai maganin soro na fesawa sai da shi kuma akwai tsada. In har za mu fita da yamma sai mu fesa a cikin ɗaki sai mu kulle ɗaki in mun fita. Kafin mu zo maganin zai kakkashe duk soron da suna cikin, cikin ɗaki. Abun da muke yi ke nan. Akwai wani abun kuma na kashe soro za ka riƙe a hannunka kaman sanda yake. In har soro ya taɓa sai soron zai yi shocking ya mutu amma wancan ba mu cika aiki da shi ba. Kawai dai muna aiki da neti na soro, muna aiki da wannan maganin shafawa kaman na mai mai kore soro da kuma sai muna aiki da fiya-fiya wanda muna fesawa a ɗaki domin soron ya mutu kafin mu zo mu kwana a ciki.

Gaskiya, ni ba na jin tsoron kwari. Ban san ma ni ina jin tsoron kwari ba. Amma dai wasu mutane suna jin tsoron kwari. Amma yawancin yana ga mata ne. Ina gan tun nake ɗan rayuwa na tun muna yara har mun girma ban taɓa gan namiji mai tsoron kwari ba. Ko da shike dai wasu kwarin suna bada tsoro. Wasu zasu girma manya manya sai su zo suna firewa ta jikinka, suna hawan jikinka to wancan dai yana iya bawa mutum tsoro. Amma dai a cikin abin masu firewa wanda na fi jin tsoron shi shine kuɗan zuma. Kuɗan zuma taɓa harɓe ni a ido ido na ya kumbura har ba na iya gani da kyau. Amma kwari kam kwari ma taɓa harɓe na, na tuna. Shima harɓin shi na da zafi amma sai dai harɓin kwari ban san manya kayi harɓen kuɗan zuma zafi ba. Saboda haka tsoron da nake ma kwari gaskiya bai kai tsoron da nake ma kuɗan zuma ba. Ko ya dai bana so kuɗan zuma ya harɓe ni. Wasu kuma suna ce har da gizo gizo suna harɓe to ni dai gizo gizo bai taɓa harɓi na ba. Sai dai kuɗan zuma da kuma kwarin. Amma dai ba wai ina jin tsoron kwari ba. Ba na jin tsoron shi.

Inda nake shirya ayyuka shine, zan raba ayyukan daga wanda yafi muhimmanci sai zuwa wanda bai da muhimmanci sosai. Saboda in san wanne ne zan fara. In har ina da ayyuka da yawa a gaba na, to ya kamata in zauna in tantance ga wanda ya kamata in yi yau sai in bashi lokacin da ya kamata in yi. Ga wanda ya kamata in yi anjima sai in bada lokacin da zan yi. Ga wanda zan yi misalin karfe uku sai in bada lokacin da zan yi wancan aikin. In na rarraba aikin kamar haka to yana zama mun da sauki in yi shi. Wata rana kuma abu zai tashi wanda zai hana ni gama wancan ayuka a lokacin da nake so. In har hakan ya faru kuma sai in sa wani lokaci wanda zan yi wancan ayyukan amma dai bazan bar shi ya kai wani washe gari ba. In ba dai uzuri ya yi yawa ba bana so in bar ayyukan da ya kamata in yi shi yau in ɗaga shi zuwa wuce gari.

Kuna tambayan nan ko ina zuwa gidan fim. Gaskiya na ji daɗin tambayan nan. Ina zuwa gidan fim a da na daɗe ban je ba. Tun yanzu ina makaranta ga aiki watarana bana da lokaci. Kawai zan nema in soke fim in a wayana in kalla. Amma time da ina yaro lokacin da ina yaro ina zuwan gidan fim. Mu je mu kalla fim watarana kuma mu je mu kalla bol. Yanzu ma dai in har ace na gama makaranta kuma na samu sauƙin aiki. Wata rana zan iya fita in je gidan fim in yi kallo. Babbancin kallo kai kaɗai da kuma kalla a gidan fim in shine. Wata rana in ka je gidan fim in TV babba ne kuma ga mutane kuma bai kamata ka je kai kaɗai ba. Sai za ka je ko da abokinka ko da budurwanka sai ka je kuna kallo. In kun gama sai ku fita kuyi hira akan fim da kuka kalla. Amma har kana zama kai kaɗai kana kallon fim in ba wai bai zai yi daɗi ba zai yi daɗi amma dai ina gani a gidan fim im zai fi daɗi. Domin za ka kalla mutane wata rana ma za'a yi musu. Wata rana za tatauna su dariyar da za a yi a gidan fim in daban yake. Da in har ace kai kaɗai ne kawai kana kallon fim in a wayanka. Kuma wasu fim in ba'a sake su a waya sai a gidan fim. Sai bayan wasu watanni ne za'a bari ka iya saukar a wayanka. So in har bana so in jira a soke na waya. Na gani ya zama dole in je gidan fim in je in kalla fim in a can.

Yadda nake kamala aiki a lokaci shine zan samu in yi aikin bazan bar abu a gefe ya zo ya ɗauki hankalina ba. Abun da na gane ko na bincika shine duk time da ina da aiki sai na bar wani abu a gefe ya zo ya ɗauki hankalina ko hira da mutane ko ina kan waya ina waya da wani ko kuwa a wayana ina kallon fim ko ina duba yanar gizo-gizo sai ka zo ka kalla a ƙarshe banzo na yi aikin da nake so ba ko kuwa ban gama shi a lokaci ba. Saboda haka abun da yanzu na fara yi shine in har ina da aiki a gabana zan bar komai a gefe, zan bar yanar gizo-gizo in har ma ina waya da wani ne in har ba aikin da za a yi aka haɗa shi da yin wayan ba sai zan ajiye wayan a gefe. Ko in ce ma mutumin zan kira shi anjima sai in yi aiki in, in gama. In har ma hira ne a gefe sai in bar wurin hirar in je gefe in janye aikina ko kuwa in ɗaga aikin in, in sa shi a lokacin da ba za a zo a dame ni da hira ba. To waƴannan ne abubuwan da nake yi domin in samu in gama aiki akan lokaci.

Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu. In har ban ajiye kwafin bayanan mu ba to a wurin aiki ta ya za a samu matsala wata rana? Domin duk aikin da kake yi ka samu kwafi guda biyu, ko fiye da biyu. Domin ɗayan zai ya ɓata. Wata rana kuma ana so kwafin abun ka raba shi a tsakanin masu aiki. Kai da ka yi aikin za ka rike kwafi ɗaya sai ka tura kwafi ɗaya ma oga. Kai din ma ya kamata ka sake rike wani kwafi, domin har ko na ka ya ɓata ko an samu wani matsala. Saboda haka ina ajiye kwafi da yawa ahhh in nayi, in anyi bayanai fiye da ɗaya. Ɗaya ma, ɗaya ma yana da kyau domin in an gama bayanai ba kome da kome ne za'a tuna ba. Saboda haka ya kamata a ajiye kwafin duk abun da akayi bayanai akai. Wasu dai basa ajiye kwafin bayanan su. Na taba tambayan abokina na ce "kuna ajiye kwafin bayanan ku ne?" Ya ce su basa ajiyewa. Amma dai ya kamata dun wata rana ana iya zuwa a manta, a zo a yi musu. A ce an faɗi abu kaza, wani yace ba a faɗi abu kaza ba domin ba a ajiye kwafin bayanai ba. Saboda haka ni kam ina ajiye kwafin bayanai. Duk time da mukayi bayanai a wurin aiki ko a makaranta ina ajiye kwafi fiye da ɗaya. Kwafi biyu ko uku haka.

Toh dai a gidanmu muna da labule dayawa, ba labule kala ɗaya bane. In ka je ɗakin wani labulensa kala daban, in ka je ɗakin zama labule kala daban. Amma dai ni launin labulen ɗakina ja da baki ne. Koda shike ina da wani labule daban wancan shi launinsa fari ne amma kuma ban cika aiki da shi ba. Na fi son aiki da mai launin ja da bakin. A ɗakin mamana kuma tana aiki da labule mai launi fari, jama. Sai kannena dukansu suna aiki da labule masu launi baki, baki, baki.

Wato ni dai abubuwan da nake yi don nishaɗi suna nan da yawa amma zan yi magana a kan kaɗan daga cikinsu. Na ɗaya ina son hawan yanar gizo. Har ina so in ɗan yi nishaɗi zan hau yanar gizo. Akwai Wata App ake kiranta TikTok. Zan hau ina ganin bidiyo na bada dariya a kan TikTok. Wata rana kuma zan ji sauti ko in ji kiɗa. Shi ma wani abun shaƙaɗawa ne koko abun nishaɗi a wurina. Wani kuma shine kallon fim. Ina kallon fim sosai. Zan iya zona in yi awa uku ina kallon fim. In ban kalla fim ba, in ban ji kiɗa ba ko ban hau yanar gizo ba, wata rana zan iya fita in je mu buga ƙwallo. Ina da takalmin buga ƙwallo. Na saye shi kusan dubu ashirin. Tsan tsan yadda nake son buga ƙwallo. Wanda buga ƙwallo ma ina son in je in yi kallo a kallon ƙwallo. Saboda haka wata rana za mu je gidan fim ko gidan kallo mu je mu kalla mutane suna buga ƙwallo. Banda shi kuma fitan yawo. A tafi kawai a je ana zagaya a cikin gari. Shi ma wani nishaɗi ne a wurina. Da kuma a je a ci abinci. A je a siya kaman kaza, a siya dasu lemo na kwalba. Ana sha ana hira da abokanai. Shi ma abun nishaɗi ne a wurina.

Ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai ma sosai ma sosai ma. Ni ina karatun likita ne, saboda haka na san amfanin ruwan 'ya'yan itace. Mutane da yawa ba su san da shi ba. Kawai sai dai su je su ci tuwo, su je su ci hatsi amma kuma ba sa shan ruwan 'ya'yan itace ko kuwa su sha 'ya'yan itace. Kamar yanda na san amfaninsa gaskiya ina sha ba kaɗan ba. Wata rana zan iya shiga cikin gari in saya lemu, in saya abarba, in saya kankana in zo in matse ruwan in sa a gora sai in sa shi a cikin firiji ya yi sanyi sai in sha. Kuma ba don nishaɗi kaɗai ko daɗi a baki ba, yana taimakon jiki. Ba mutum ba zai yana rashin lafiya ko a sauƙaƙe ba domin suna kare karfin jiki na mutum. Watana kuma ban samu na saya su lemun da abarban in zo in matse ruwan da kaina ba, zan je shago in saya wanda an rigaya an matse in sa shi a cikin kwalba sai in zo in saya in sha abu na.

Ina shan ruwa mai sanyi sosai ma. Ai, ban san ma akwai wanda zai so yana shan ruwa mai zafi ba. Gaskiya, ruwa mai sanyi ya fi daɗi. To ni ko a cikin sanyi ma, ina sa rigan sanyi ko mura na dami na, ina fi son shan ruwa mai sanyi akan ruwa mai zafi. Koda shike firjin ɗakinmu ya ɓace, kuma an ce gyaran shi wai zai kai dubu hamsin. Amma dai yanzu muna lissafi, muna son mu tara kuɗin mu siya sabon firji domin mu samu mu na shan ruwa mai sanyi. Yanzun da firjin baya aiki, in ina son in sha ruwa mai sanyi, zan yi fita waje. Akwai shago inda muke in akwai wutan lantarki sosai. Saboda haka ba a rasa ruwa mai sanyi a wurin su. Sai in je in siya, in sha guda ɗaya can, sai in ɗauka wani in koma ɗakina da shi, in zo in sake sha. Gaskiya ruwa mai sanyi yana lafar da zuciya. Ina gam ba wanda zai so shan ruwa mai zafi ko ruwa mai ɗumi. Um ba dai mutum yana da mura ko akwai wani matsala wanda ya hana shi ruwan, shan ruwan sanyi ba. Ruwan sanyi yana da daɗi sosai.

Wato ni dai ban san sau nawa ina yankafarce a sati ba. Wata rana zan iya gama sati ɗaya ko sati biyu, mako ɗaya, mako biyu ya wuce ban yankafacce ba. Amma dai wata rana ina iya yankawa da harshe da hakorina. In har na zauna ba na da abun yi ko ina wani tulani ko mun je aji, malam- malami ko malama yana koyaswa, ina iya sa hannaye na a baki sai ina ɗan yi yayyankafarcena da hakora. Amma kuma in na samu lokaci ko kuwa na kafa na, in na gan sun yi tsayi sosai sai zan je in samu siya reza in yankafarce in zo in samu in yanka da shi. Amma in ba don na kafa na ba gaskiya na hannu nakam ba su cika girma sosai ba domin ina yankar da su da, da hakorina. Wata rana kuma in har masu yankafacce suna wucewa zan ya kira su sai su yanka mun farcena. Amma dai inda muke zama yanzu masu yankafacce ba su cika zuwa ba. Saboda haka kawai mu ne za mu nema reza mu yi yankafarce din da kanmu.

Wato ni furen da nafi so shine ana kiranshi rose. Ana ce dashi a turance rose flower. Furena rose, kalan shi ja ne haka. Ba a cika samu a kowacce wuri ba. Yawancin dai sai ta gefen turai ne ake samu rose flower. A mma ni dai ina son rose flower sosai. Kuma abun da yasa ni nafi fara son rose n shine, time da nake makaranta ni daliɓi, bai shiga babban makaranta ba tun ina karamin makaranta budurwa na ta siya mun rose n ta kawo mun, ta ce gashi yayi kyau shiyasa ta siya mun. Ni kuma da na karɓa rose n tun nake rayuwa na ba wanda ta ba siya mun flower ko fure. Ita ne na farko wadda ta siya mun fure a rayuwa na. Kuma furen da ta siya mun irin wancan ɗin ne rose. Daga lokacin ni na fara son rose kenan. Yanzu ko wane fure ka bani sai ya kawo mun tunaninta da wancan furen da ta siya mun.

Eh ni ina son abinci me yaji sosai. In har abinci babu yaji gaskiya ni bana son ci. Abinci me yaji yafi daɗi. Ko abincin da na dafayo da yam mama na sa yaji da yawa a ciki. Yajin ma ina da su daban daban. In har mama na tana tura mun kayan abinci daga gida, ina ce ta tura mun atarugu da keke a busar da shi kuma ina gaya mata a siya ƙananan barkono a daka a sa yajin ƙuli ƙuli a haɗa a mun yaji da shi. Ni in har abinci ba yaji sosai a ciki bana jin daɗin sa. Saboda haka duk abinci na ina sa yaji ko ma an ka mun abinci ne ko na je na siya abinci a shago ko a gidan abinci, sai na zo ina ci. In har yajin ciki in ba zafi sosai sai na ƙara yajina a ciki domin zafin ya ƙaru. Amma mutane suna gaya mun in rage cin yaji da zafi domin zai ya kawo mun ulcer. Amma dai tun ina yaro ina cin yaji, ina son yaji sosai kuma har yau gaskiya ban taɓa samu damuwan ulcer ba. Ina cin abu kaman su alale da sumasa ina sa yaji da yawa a ciki. Ina siya yaji ma baya dadewa a wuri na. Sati ɗaya ko sati biyu zaka kalla yajin ya ƙare sanan yadda nake ci kuma yanzu abokina ma yana zama tare da ni a ɗaki kuma shi ma yana son cin yajin sosai. Saboda haka yajin mu baya dadewa. Abincin da babu yaji mai zafi a ciki gaskiya minikam ba abinci mai daɗi bane. Shi yasa kullum ina so ina cin abinci me yaji a ciki. Koda abincin ba daɗi ko ba dadɗano yajin da a ciki in zai saka kayi marmarin cin abinci. Shi ne yasa ina son cin abinci me yaji mai zafi.

Eh ni ina son kallon wata da dare. Bayau na fara ba tun ina yaro ina son kallon wata sosai. Watarana zan fita waje da ina yaro kenan zan kwanta a kasa ina kallon wata ina kirga su. Yanzu da na girma ma bai tsaya ba. Ni da budurwa na lokacin da muna cikin babban makaranta zamu rike hannu da yamma muna yawo a cikin makaranta muna duban wata. Har mamman mun kama wasu wata a sama wanda mun kullum muna duba su. To watan kuma gaskiya ni ina son kallon shi. In ina tafiya lokacin da ina yaro ina son yanda harkar na tafiya watan zai na yi kamar yana bin ka. Abun gaskiya yana ban mamaki kuma yana jin daɗin shi. Watarana kuma na zauna na kalla wata sai na tunani yanda an ce akwai mutane a kai, cewa ƴan turai sun taba tura mutane sun je can ko kuwa suna da wasu na'ura a kan watan. To kullum in na zauna ina ganin watan abun yana ban mamaki. Watarana sai ina tunani mene yake rike watan wanda yake sa shi bai faɗi ba, amma zai zauna a sama haka. Watarana sai ina tunani ya Allah ya zauna ya gyara watan nan ga shi nan yana da kyau. Watarana kuma sai ina tunani mene yake sa watan yana haske ba wai sherana ba. Akwai, akwai, akwai batir a ciki ne ko akwai wutan lantarki a ciki ne? Abun kawai yana ban mamaki. Kuma watan yana da kyaun gani. Shi ya sa nake son sayan babban waya wanda zanyi yana ɗaukan hoton watan domin watarana ina gani a, a dare ko ina cikin ɗaki kuma zanyi fitan in laika watan ba.

Gaskiya ni ina son ɗakina yayi haske amma ba kowace lokaci ba. In har kamanda rana ne ko ina son yi karatu ko ina so in yi zane ko akwai wani aikin da nake son yi dai wanda yana buƙatan haske to zan so ɗaki yayi haske. Ko ace nayi baki ko akwai abokanai muna so mu zona mu yi hira ko mu ci abinci to zan so ɗakin yayi haske. Amma kuma ace ni kaɗai ina ɗakin ko ina son kalla fim in har dai ina son yi abun da baya buƙatan haske to ban san mun akwai buƙatan haske a ɗakin ba sai zan kashe wuta kawai in yi abun da nake so. Mu dai tun muna yara, yan nan mun girma shine mamanmu tana son haske sosai ko kwanciya ma muna kwance da wuta. Da na zo na shiga makaranta ne na fara kwance a duhu domin sauran mutanen ɗakin ba za su so su kwanta a cikin haske ba. Amma daga lokacin kuma ni na zo na koya yanzu ban damu da kwance a duhu ba. Kuma ni yanzu ina so ɗakina yayi duhu ko da ban kashe wutan ba dai amma watarana zan sauke da laɓule domin ya ɗan yi duhu kaɗan ba haske sosai ba. Kallon fim ma ina gan yafi kyau a cikin duhu. Amma kuma ace kana so ka yi bacci ko kana so ka huta sai ɗaki yayi haske bau gabakiɗayannan kai gaskiya ni baya mun kyau. Kuma yawan hasken watarana zai iya hana ka bacci ace daga kallon fim sai bacci yana so ya ɗauke ka to watarana sai ka tashi ka je ka kashe wutan. Amman har ka kashe hasken already in ka kashe hasken kana kwance in bacci ya zo ya ɗauke ka ma ka gan ba sai ka tashi ka je ka kashe haske ba domin ka riga ka kashe hasken. Sai dai yanzu ina tunanin nake son siya irin wani wai abun hasken ɗaki wanda za ka kashe shi kaman da remote tun daga nesa in har kana kwance akan gado za ka danna kawai sai hasken zai ɗauke ba sai ka tashi ka je wurin kashe hasken wanda yana jikin bango ba.

Ni dai ina son bayar da kyauta daban-daban. Amma irin kyautan da ni nake bayarwa mutum, ya dangantaka akan wani mutum ne ina son bashi kyauta. A ce ina son bada kyauta ma yaro, kun gane yanzu kyautan da zan bashi zai zama daban da kyautan da zan ba ma wani wanda shi babba ne. Ko kuwa ina son bada kyauta ma yarinya karama, zai zama daban da kyautan da zan ba ma tsoho. Wasu suna so ana ba su kyautan abinci, wasu suna so ana ba su kyautan kuɗi, wasu suna so ana ba su kyautan fure, wasu suna so ba su kyautan kaya. Amma ni dai kafin bada kyauta, zan duba mutumin, in kalla meye wannan mutum yana bukata, meye ne in na ba shi zai ji daɗin, meye ne wannan mutum yanzu dai a rayuwan shi in na ba shi abun zai zama da inganci ko da muhimmanci masa. To in har na yi tunanin wancan, ina sani kafin sai in je nema kyautan sai in ba shi. Amma dai kyautan kuɗi dai yana cikin lamba ɗaya. Don ba wannan dai za ka ba shi kuɗi yanzu ba zai ji daɗi ba. Ko yara kanana na zamani ma yanzu sun saba da kuɗi, watarana ka ba su kyautan abinci ko kyautan kaya, za su ce kai, da ka ba su kyautan kuɗi da shi zai fi. Amma dai kyauta kyauta ne. Ina iya ba da kyautan kuɗi ko na kaya, wanda na sa na gan kamar na gajiya sa kayan nan, zan yan ɗauka in nemi wani wanda na ganshi bai da kayan sawa kuma kayan zai shige shi sai in ba shi. Mutane kamar budurwa na kuma na iya ba ta kyautan fure, ina ya ba ta kyautan kuɗi ko kuwa wata rana in saya abinci in tura mata. Kannai na kuma da suna gida, tun da suna makaranta dai kyautan da na fi ba su shine kyautan kuɗi. Ka gan ɗalibi a makaranta yana bukatan kuɗi, don akwai abubuwa dayawa a makarantan wanda yake bukatan a saye shi. Saboda haka dai a gani na zance ina bada kyauta daban-daban amma dai kyautan kuɗi ya fi a cikin duk kyautan da nake bayarwa.

Ina cin abinci dayawa da safiya? Bazan iya in zauna ince dai ga wannan abinci shi kaɗai ne ina ci da safiya ba. Bayan da mutum da yake dan adam, zakana cin abinci iri ɗaya ko wacce safiya. Amma dai akwai irin abincin da watakila in za ayi lissafi a cikin abincin da nake ci da safiya shine ya fi yawa. Tunda ni ɗalibi ne, ina tashiwa da safe in tafi makaranta. Wata rana in tafi wurin aiki. Naka mata dai in samu ina dafa abincin da birai ɗauka lokacina ba. Kungan irin abu kaman su taliya ko abu kaman shinkafa kenan. Bayan da za a ce zan tashi da safe, ina tuƙa tuwo kuma ina son yi wankan in hanzari in tafi aji ko in tafi wurin aiki. Saboda haka da safiya dai abun da na fi ci shine shinkafa da su taliya. Amma wata rana ina da kuɗi, ina iya siyan biredi in aje. Saboda da safe kawai zan ɗuma ruwa sai in yi sha'i sai in sha. Wata rana kuma ina iya soya ƙwai. Wata rana kuma ina iya yin ɗanwake sai in sa yaji, sai in tabbasa ƙwai in sa a kai. Amma wata rana kuma in har nayi lati to dafa abincin ma bana iya yi. Kawai zan tafi wurin aiki ko in tafi aji da yunwa. Sai na zo da rana irin sha biyu shine zan zo nema abun da zan ci. Amma kuma akwai mahimmanci in har mutum yana cin abinci da safe. Domin maka ci abinci da safe faka tafi wurin aiki to wurin aiki, aikin da za a je kai ma ba zai zama da kyau ba. Domin shi aiki baya so ana yin shi da yunwa a ciki. Shi ya sa ina iya dafa abinci, a ce yau da dare zan dafa abinci, ina ci sai in rage saura domin gobe da safe in samu an ɗuma inci sauran kafin in tafi aiki.

To wannan tambayan na fi son fensir ne ko alkalami. Kungan da fensir da alkalami duka suna da aikinsu. Akwai abun da ba a yi da fensir sai da alkalami, akwai abunda kuma ba a yi da alkalami sai da fensir. Yanzu dai wanda ina aiki da shi ya dangantaka akan me nake so in yi. In har ina son yi zane ne, bayan da za a ce da zan yi zane da alkalami. Domin in na yi kuskure ba zan iya goge alkalami ba. Amma in da fensir ne, zan ɗauka abin gogewa in goge da shi. Amma dai in har kuna tambayan wanne ne ya fimin daɗin rubutu, gaskiya fensir yana da daɗin rubutu. Har yanzu ma inda nake babban makaranta wanda bai kamata a ce ina rubutu da fensir ba, wanda kowa da kowa yana rubutu da alkalami. Amma har yanzu wata rana ina rubutu da fensir. Domin rubutu da fensir yana gyara mun rubutuna, zaka gan rubutuna zai yi kyau amma kuma da alkalamin yafi. Damuwar rubutu da fensir shine in ka bari ya daɗe a cikin littafi in kana kulle littafi in, ina rubutun da ka yi da fensir in, in har fejin takardar ya taɓa kuma ya jima yana kan shafa shafa kan rubutu in, rubutun zai fara gogewa gogewa bari ka zo ka gane me ka rubuta ba. Amma har ka yi rubutun da alkalami ne ko fejin takardar suna shafa juna, bare goge takardar ba kuma za ka zo ka sami rubutun da ka yi cak cak yanda ka yi. Yanzu dai abuna nake yi shine, tunda rubutu da fensir yana da matsala, rubutun yana iya gogewa sai na nemi alkalami mai launi baki saboda haka yanzu ba fensir ba fensir bane amma dai tunda alkalami yana da launi baki, yana rubutun zai yana kama da rubutun fensir. Yanzu yawancin alkalamina dukansu launi baki baki ne suke kuma gaskiya ina jin daɗin rubutu da su.

Kai gaskiya ina kuka lokacin yankan albasa. Gaskiya ina yi kar in yi karya ina kuka lokacin yankan albasa. Har watarana ma sai na nema tsumma a gefe ina goge hawaye na da shi. Ba kamar albasa fararen nan ba ma ko kuwa ace ina son yin miya da yawa zan yanka albasan da yawa ko kuwa ina son daka albasan a turmi gaskiya yana sani kuka. Amma dai wasu suna ce in ka nema biredi ka ajiye a gefe sai kana yanka albasan, albasan ba zai maka zafi a ido ba domin burodin zai na shanye zafin albasan. Ni dai ban taɓa gwada wa ba. Abun da nake yi dai shine zan nema tsumman ɗora hancina ko in nema gilashi in sa a idona kar abin yana shigan idona ko kuwa in juye gefe sai ina yankan albasan. Gaskiya ban san ma akwai wanda zai ce dai yana yankan albasa amma kuma baya kuka ba. Abu ne wanda daga yaro har babba in har dai kana yankawa da yawa, dole ne dai zai saka kuka. Gaskiya ina kuka a wurin yankan albasa. Wani abu kuma shine warin albasan in ka gama yankawa ka yi kukan sai hannunka zai zo yana warin albasan. To shi ma wani damuwa ne. Amma dai warin albasan har yanzu dai bai kai zafin barkono in har ka yanka barkono da hannu ba. Wancan ni bana so kwata-kwata. Kullum in na gama yanka barkono sai na ji na nema gishiri da omo in samu in wanke hannuna in ba haka ba hannuna zai na mun zafi. Duk abun da na taɓa, ko in na zo na taɓa jikina, ko in na je bayan gida zan yi fitsari na taɓa gabana zai zo yana mun zafi.

To a ɗakin mu ɗai a makaranta muna amfani da tsintsiyan kwakwa. Tsintsiyan kwakwa shine muke amfani da shi. A gida kuma muna aiki da tsintsiyan kwakwa, sai akwai wani tsintsiya mai laushi. Amma dai a nan makaranta ba mu aiki da wancan tsintsiya mai laushi. Tsintsiyan kwakwa ne kaɗai muke aiki da shi. Kuma tsintsiyan kwakwan gaskiya yana shara da kyau. Yau ma na yi shara, ɗakin mu in an dade ba a share ba. Akwai wani loka inda muna ajiye kayan abinci. To ya fi shekara biyu, shekaru biyu ba a share cikin lokan ba. So saboda haka da wannan muke zama tare da shi ya gama, makaranta ya tafi. Sai yau na cicire abin da yana cikin lokan, na share abubuwan da ba su da amfani, na je na zubar da su. Abubuwa masu amfani kuma na keɓe su na ajiye su a cikin loka din. Sai na share ɗaki in da tsintsiyan kwakwa. Damuwan tsintsiyan kwakwa shine in an ya jima kana aiki da shi, zai na ƙaƙaryewa da kuma watarana mutane za su na zarewa, suna amfani da shi. Saboda daga kafun ka hankara, zaka kala tsintsiyan ya, ya rame. Amma dai in har ana kula da shi, shi tsintsiyan kwakwan yana dadewa. A wani abu kuma shine ina son san daga wane itace ne ake samun wannan tsintsiyan kwakwa. Na gan ta ƙasan inyamurai ta gefen, ta gefen kudu ne ake samuwa ba nan ta gefen arewa ba.

A makaranta da nike ba mu aiki da itace domin wuta, amma a gida muna aiki da itace domin wuta kuma muna iya aiki da risho mai aiki da kerosene a gida da kuma muna aiki da risho da yana aiki da gas a gida. A makaranta kuma akwai wutan lantarki saboda haka muna aiki da abun dafa abinci wanda yake aiki da wutan lantarki ne. Ba inda zaka samu magani ma itace ka kunna a makaranta, da kuma damuwan dafa abinci da itace shine wutan yana yin hayaki sosai zai na shigan ido in baka saba ba. Zai samaka d zai sa kai hawaye kuma zai ya dame idonka. Amma kuma wutan lantarki babu wani hayaki ba zai dame idonka ba kuma yana yi da sauri kuma ba sai ka zo kana fiffita shi kamar yanda akeyi da na itace ba. Saboda haka ya kamata idan akwai hali a sama na aiki da na lantarki bin na itacen nan gaske aiki da shi yana da wahala.